Kana fi so miya mai zafi ko sanyi? Babu, nafi so miya mai zafi. Nafiso miya mai zafi. Ka fi so miya mai sanyi ko zafi? Nafiso miya mai zafi.

Yaya kake shakatawa lokacin hutu? Lokacin hutu ina shakatawa ta wurin cin abinci, in sha ruwa, in samu wuri in kwanta, in huta, in juya hagu da dama.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina shiga cikin gidan sauro. Bana barin komai ya shiga cikin gidan sauro. Muna shiga cikin gidan sauro. Ba ma barin komai ya shiga cikin gidan sauro.

Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? Nakan shirya mata in tafi ɗakina kafin ruwa ya sauko. Nakan shirya ma ruwa kafin na lokaci ya zo. Nakan kikimsa kafin na lokacin ruwa ya sauko. Nakan kimsa kafin ruwa ya sauko.